Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki musamman daga wasu ƙwararru a fannin aikinmu suna koyar da mu, ko ince horon mu akan abubuwa na zamani.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyukan bisa tsari da kuma tantance manya da ƙananan ayyuka. Nakan saka manyan ayyuka a gaba gaba, a farko farko sannan ƙananan ayyuka su biyo daga baya.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi aƙalla sau uku a kowace rana, da safe, sai kuma da rana, sai kuma da daddare.

Mai kake ji, ranar biyar albashi. Ranar biyan albashi, abin da nake ji shine ina jin farin ciki da kuma samun haƙƙina. Wanda zai banin dama in biya buƙatuna na yau da kullum.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Musamman idan aka ɗau lokaci ba ya gamba. Ina yi ne, ko wane mako idan ta kama.

Sau nawa ka ke wanke tufafi? Ina wanke tufafi sau biyu a kowane mako na kan yi hakan ne, ƙarshen mako.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? A wajena abu mafi muhimmanci a kasuwanci ba zai wuce gaskiya da rukon amana ba. Domin kuwa sune ke cikin kasuwanci a wajena. Idan babu gaskiya da rikon amana, to fa akwai matsala.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum. Domin? Saboda tsaro. Rashin kulle ƙofa kullum yana bada dama a samu matsala ko a shigo ayi wa mutum ɓarna a gidansa ko a ɗakin sa.

Me kake yi don kare aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine ina yin kasuwanci domin ƙara samun kuɗin shiga wanda zai biya mun buƙatu na yau da gobe. Shirin hakan yana da fa'ida.

Yaya kake zubar da shara'a? Yadda nake zubar da shara shine idan na tara shara ta, na kwana uku ko kuma na sati hudu, nakan tara ta a mazubi sannan in je bayan gari in zubar da ita.

Wane irin yanayi kake so? Yanayin da na fi so shine yanayi na sanyi amma kuma sanyin ba da yawa ba, sanyi tsaka-tsakiya. Wannan yanayi yana da daɗi sannan kuma yakan burge ni.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? A birni kuɗin wutar lantarki yana da ɗan tsada, domin kuwa yakan kai dubu goma har zuwa sha biyar wani lokaci, musamman idan aka samu wuta sosai a wannan watan.

Yaya ka ke gaishe wa mutane? Ina gaishe da mutane ne cikin ladabi da girmamawa, hannun kuma na kan miƙa hunu, muyi musafaha sannan muyi murmushi da dariya.

Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya, ko da na fiso, shine in samu shayi da biredi, sai kuma soyayyen kwai da dankali ko kuma tuwo da miya.

Nawa matashin ka ke amfani da su? Ina amfani da matashi guda biyu domin in samu daɗi wurin yin bacci. Nakan yi amfani da guda ɗaya a wurin kaina sai dai a wurin ƙafafu na.

Yaya kake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci? Ayyukan da suka fi muhimmanci nakan tsara su ta fannin saka manya manyan ayyuka waɗanda suka fi muhimmanci a gaba sai kuma wadda suka ko kuma ƙanana su biyo daga ɓanyen manya.

Wane launi labulenku suke? Labulenmu suna da launi, launin baƙi. Domin kuwa shi launin baƙi baya rage datti sannan yakan ji ma bai nuna datti a cikin safa. Wannan shine yasa na zabi wannan launi.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri amma kuma ba a ko da yaushe nake yin hakan ba. Ina yin hakan ne a lokacin da aka buƙaci yin rubutu da sauri.

Kana iya dafa abinci? A'a, ba na iya dafa abinci. Kawai ni abin da na iya shi ne a dafa abinci, amma kuma ina ƙoƙarin in ga cewa na koyi dafa abinci.

Wayarka na cika ajiya? Eh, waya ta na cika ajiya. Domin kuwa waya ta waya ce ta zamani kirar Android wadda take tafida da duk wasu tsaruka na zamani.

Rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau, domin kuwa na ƙware a iya rubutu. Ni kuma baya na rubuta yayi kyau. Ko a lokacin da na ke makaranta, akan yaba da kyawun rubutuna sosai.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Ina kwana akan gado ne, sabanin kwana a ƙasa. Domin kuwa, shi kwana a gado yana da alfanu. Sannan kuma ya fi daɗi sabanin kwana a ƙasa.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Ina fi zuwa wurare daga baya. Domin kuwa mafi yawancin mu. Mutanen mu basu cika son zuwa wuri ko wurare da wuri ba.

Wane lokaci na rana kuka fi so? Lokaci na rana da na fi so shine yammace. Domin kuwa a wannan lokaci rana ta sauka sannan babu hayaniya sosai. Wannan yanayi na rana yana da kyau sosai.

Me yake ba ku kwarin guwa a aiki? Abun da yake ba mu kwarin guwa a aiki shine munasa mun cigaba aiki sannan kuma munasa mun gaskiya daga abokan aiki.

Kana tauna wa goro? A'a, ba na tauna wa goro. Ɗomin kuwa a wata majiya shi tauna goro yana da illa sosai ga lafiya.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Na fi son zama akan tsayuwa. Domin kuwa shi tsayuwa yana da wahala sanda akwai gajiya. Wannan dalili ne sa na zaɓi zama akan tsayuwa.

Me kake ci a wurin aiki? Ba na cin wani abu a wurin aiki. Domin kuwa, ina tabbatar da na ci abinci kamin na je gurin aikina.

Kana son buɗe daɓ- buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki domin samun iska mai kyau da kuma samun hasken rana mai kyau da shigo ɗaki. Mana shi.

Yaya kake yanke shawara aiki? Abin da nake yi kamun na yanke shawara aiki shine nakan nemi shawara tuntubun manya daga wajen aiki kamun in yanke wata shawara.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya. Tobin wayata tana dauke da wannan fasaha saboda wayace ta zamani wadda duk wanan abubuwa tana da su.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa na ji daɗi suna da yawa amma kuma na takaice zan iya cewa tuwo da miyan taushe shine abincin da yake sa ni ji daɗi sosai.

Yaya ake magance damuwa a aiki? Idan damuwa ta taso a aiki, kar ka zauna in nasu ɗanga daga ina matsalar ta fito, sai in nemi shawara tayi da zun ɓullo ma wannan matsala.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Idan rikici ya tashi a aiki tsakanin su, in ji daga bakin wanda rikicin nan ya shafa, sannan in yi sulhu tsakanin su.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Daka ce ina son duka, da kayan zaki da kayan gishiri. Amma kuwa idan aka ce na zaba guda ɗaya, na fi son kayan zaki akan kayan gishiri.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Kwarai wayata tana daidaita haske da kanta. Domin akwai wannan fasaha a kan wannan waya. Saboda waya te ta zamani bai tafi da wannan abubuwan na zamani.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi kusan a ko da yaushe. Amma kuma na fi shan ruwan sanyi sosai a lokacin da aka samu sauyin yanayi, wato a lokacin yanayi na zafi.

Kana koyon wata yare? Eh, ina kokarin koyon wasu yare, saman yaren Larabci da kuma yaren Turanciya, sai kuma wani lokacin ma na kan so na koyi yare na Farasanci.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannu namu sa hannu ne irin na zamani sannan yana da tsari mai cunkusuwa wa sannan yana da kyan gani a duk inda aka rubuta ko aka saka wannan han.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace saboda suna bada lafiya sannan suka inganta jikin mutum. Wannan dalili yasa nake shan ruwan 'ya'yan itace.

Kuna yin wuta da itace? A'a, ba ma yin wuta da itace, domin kuwa a yanzu akwai abubuwa na zamani wanda suka maye yin wuta da itace da su muke amfani a ko da yaushe.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Amma kuma ba a koda yaushe ba. Nakan yanke lokaci lokaci saboda duba wasu ajiya da nai a yanar gizo.

Wane irin tufafi ka ka fi so? Tufafin da na fi so suna da yawa sosai. Kama daga tufafi na gargajiya da kuma tufafi na zamani na turawa. Amma kuma na kan fi son tufafi na gargajiya, wato jamfa da babbar riga.

Yaya kuke gina dangantaka ta kasuwanci? Wajen gina dangantaka ta kasuwanci ne, nakan so in haɗa abota da abokan kasuwanci na don hakan dangantakar mu takan ƙullu sosai.

Yaya, dangantakar ku ta makwabta take. Dangantakar mu ta makwabta, dangantaka ce wacce take tattare da zaman lafiya da rukon amana da kuma son juna, babu wani rashin mutunci tsakani.

Kana yin waka cikin zuciya? Eh, ina yin waka cikin zuciya, musamman a lokacin da nake yin wani aiki wanda kuma nake so wani abu ya ɗebi min kyewa na wahalan wannan aiki. A wani lokaci na kan yi waka cikin zuciya.

Yaya kace haduwa da abokan ciniki? Ina haduwa da abokan ciniki wani lokaci a cikin kasuwa, wani lokaci kuma akan turo minsu daga wasu kostomomina da suka ji daɗin aiki tare dani. Wani lokaci, a yanar gizo.